Kana cije farce? Bana cije farce, sai dai in yanke shi da abin yankewa kenan wato nail cutter.

Sau nawa ka ke duba saƙonni a aiki? To ina duba saƙonni sau biyu a wurin aiki da farko in na fito da safe na kan duba, haka in mun tashi aiki da maraice shi ma na kan duba.

Kana karatu kafin kayi kwana? Haƙiƙa na kan yi karatu kafin nayi kwana domin na kan duba wasu takardu ko kuma jaridu kafin nayi kwana.

Kana kunna kyandir a gida? To yanzu gaskiya bamu cika kunna kyandir ba saboda zamani ya zo na wutar sola.

Yaushe kake farkawa kullum to haƙiƙa na kan farka da asubanci, domin in tashi in yi sallar asuba.

Kana shan magani kullum? To, haƙiƙa bana shan magani kullum, sai dai duk lokacin da ta kasance bana jin daɗi, na kan yi ƙoƙari na sha magani.

Nawa madubi ku ke da su a gidanku? Toh haƙiƙa zan iya cewa muna da madubi kamar guda shida zuwa bakwai, domin kowane ɗaki da muke dasu suna da nasu madubin.

Kana yin aiki bayan lokaci? To ya danganta, a wani lokaci mu kan yi aiki bayan lokaci, wato overtime kenan. A wani lokaci kuma mu kan tashi dai dai lokacin da muke tashi aiki.

Kana raba wurin da ka ke a yanar gizo? Haƙiƙa na kan raba wurin da na ke a yanar gizo, amma ya danganta da yanayin aiki a wannan lokacin da zan raba wurin da na ke.

Wane lokaci na rana ka fi so? To haƙika na fi son ranar Juma'a. Domin a wannan ranan ne za mu je masallaci muyi sallar Juma'a tare da ƴan uwa da abokan arziki. Sannan kuma mu sada zumunci.

Kana zuwa gidan fim? Wato in na fahimta sinima ke nan. To haƙiƙa ba na zuwa gidan fim. Na fi jin daɗin kallon fim a gida. Adad ne nake kallo tare da iyalina.

Yaya kake shirya ayyukanka? To nakan shirya ayyukana ne ta yanda ya danganta wasu mu fara su a farko wasu munfara su a ƙarshe.

Ka fi son zama a birni ko ƙauye? To haƙiƙa kowannensu yana da daɗin zama amma magana ta gaskiya, birni ya fi daɗin zama kuma na fi son birni.

Wace hannu kake amfani da ita? Toh haƙiƙa nafi amfani da hannun dama, amma a wani lokaci na kan haɗa hagu da dama domin tafiyar da ayyukana.

Ka fi son tufafin auduga ko siliki? To haƙiƙa tufafin auduga yafi daɗin sawa, domin shine zaka ji ba zafi a lokacin da ake yanayi na zafi.

Menene abincin da kake ci da safiya? Haƙiƙa da safiya na fi buƙatar shayi da biredi, wato tea kenan.

Yaushe kake canjin wayarka? Waƙiƙa na kan yi amfani da waya na, ban cika canjawa ba sai hal lokacin da na ga ta ɗan sami matsala.

Menene kayan ci ci daga fiso? To haƙiƙa kayan ci ci da na fiso nakan su chocolate da biscuit.

Kana koyan wata yare? Haƙiƙa nakan koyi wata yare musamman ma yanda ya kasance ina wani yakin da ba yare na ba.

Sau nawa kake yankan farce? To, haƙiƙa na kan yanke farce sau ɗaya a cikin wata. Hakan yakan bani daman in yi aiki da yatsu na ba tare da na samu taskaro ba.

Ka fi san kuzari da safe ko da yamma? Haƙiƙa da safe na fi samin kuzari domin a lokacin ne, gari ya waye kuma da ƙarfi na nake tashi.

Yaya kake ajiye kuɗi? To haƙiƙa nakan ajiye kuɗi a banki sannan kuma nakan riƙe wasu a hannuna domin buƙatuwa na yau da gobe.

Kana iya gabatar da rahoto? Haƙiƙa ina iya gabatar da rahoto. Musamman a wurin aikinmu akan wakiltani na bada rahoto.

Yaya kake zuwar da shara? To ina zubar da shara ne a wurin da aka keɓance domin zubar da shara.

Menene kake jin tsoro? To haƙiƙa nakan ji tsoron dabbobi musamman dabbobin da ya kasance suna iya cutar da mutum.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? To, nakan shaƙata lokacin hutu tare da ƴan uwa da abokanan arziki. Mukan je wuraren da ya cancanta mu je mu huta domin mu huta da kyau.

Kana son kallon faɗuwar rana? Hakika na kan so kallon faɗuwar rana. Domin a wannan lokacin gari yayi sanyi babu damuwa sannan kuma ba hayaniya, sannan gashi ranan ita kanta babu zafi.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Sosai kuma na kan aje kwafin bayanai domin hakan buƙatuwarsa takan taso lokaci zuwa lokaci.

Mai kake yi don ƙara aiki? To haƙiƙa na kan ɗanyi wani harkar kirifto karansi domin ƙara aiki.

Wani irin miya kafiso, to hakiƙa na fi son miyan taushe. Wato miyan alaiyahu vece tebu kenan.

Wane launi idanuwan ku suke? Toh, haƙiƙa idanuwana farare ne.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya. To ya danganta wani lokaci na kan je da wuri, wani lokaci kuma na kan je daga baya.

Kana shan madara? Haƙiƙa na kan sha madara musamman a cikin shayi, wato tea ke nan.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Tabbas ina da sa hannu a saƙonnina. Domin wannan sa hannun shine yake nuna alamar ni na yishi.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Mukan yi amfani da ruwan rijiya domin aikace aikace na gida kamar irin su wanke wanke da bama dabbobi.

Kana iya busa tsaki? Tabbas na kan iya busa tsaki a duk lokacin da aka mun abun da ban ji daɗinsa ba.

Mai kakeyi lokacin daka kamu da mura? Haƙiƙa lokacin dana kamu da mura nakan yi ƙoƙarin inje asibiti domin a bani maganin da ya dace dani.

Wane lokaci ka ke wake kayayyaki? To nakan wance kayayyaki akwanakin hutun ƙarshen mako, wato weekend kina.

Kana amfani da mataimakin murya? Wato inna fahimta lasifika kenan, so ba na amfani da shi.

Sau nawa kake amfani da wayarka? To haƙiƙa nakan yi amfani da wayana sosai da sosai a rana domin tana taimaka min ko a wurin sana'ana.

Kana riƙe riga a aljihu. To wani lokaci nakan rike riga a aljihu, wani lokaci kuma bana riƙewa.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Toh haƙiƙa na kan tafiya mai nisa da ƙafafuwana, ba don komai ba. Na kan yishi ne a mazaunin motsa jiki.

Yaushe kake yin wanka? To nakan yi wanka ne da safe a duk lokacin da gari ya waye nakan yi wanka.

Kana ba da shawara a aiki? Nakan ba da shawara a aiki, musamman in naga abun da bashi ya kamata ayi ba, nakan ba da shawara domin a gyara.

Kana lulluɓe da bargo? Hakika na kan lulluɓa da bargo, in na kasance lokaci na sanyi ne.

Ka fi son hawan matakala ko lifter to a wani lokaci shi hawan lifter ya fi sauƙi, mussaman in ya kasance inda za ka je yana da nisa wato ya kaaance ginin me tsayi ne.

Menene burin ku a aiki? To burin mu a aiki shine muyi satisfying customer. Duk abun da muka masa ya tabbatar da cewa ya ji daɗin ayyukanmu.

Wani launi bangon gidan ku suke? To haƙiƙa bangon gidanmu fari ne musamman cikin ɗakunan da muke rayuwa yau da gobe.

Ya dangantakar ku da maƙwabtanku, to haƙiƙa dangantakar mu da maƙwabtan mu tana tafiya yanda ya kamata.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Toh nakan je kasuwa ne da safiya, wato in gari ya waye da misalin ƙarfe tara ko goma na safe.

Kana kallon taurari da daddare? Haƙiƙa na kan kalla taurari da daddare, musamman in ya zamanto lokaci ne wanda babu haɗari.

Wane irin nama ka fi so? Toh haƙiƙa na fi son nama kaza. Domin ya fi daɗi sosai da sosai, baya ga haka kuma na ƙara ma dabba ne.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh, mukan shuka tsiri a gida. Ya danganta da irin tsirin da za mu shuka da irin waɗanda ake shuka su a gida.

Kana cin salati? Haƙiƙa ina cin salat. Domin salat abu ne mai daɗi kuma yakan gina jiki.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Nakan buɗe taga a ɗaki musamman in ya kasance lokaci ne na zafi ko kuma ina buƙatar haske.

Wayarka na cika ajiya? Tabbas wayata ta kan yi ajiya duk abinda na ajiye kuma akan zo a sameshi.

Kana duban kalanda kullum? Nakan duba kalanda domin takan taimaka mun wurin duba kwanan wata.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki to nakan ƙidaya kayayyaki a duk lokacin da na shigo wurin aiki sannan kuma da lokacin da nake barin wurin aiki.

Nawa ne bokiti kuke dasu a gida? Toh haƙiƙa muna da bokiti a gida suna da ɗan dama, wanda muka tashi aikace-aikace kowa zai ɗauki wanda zai aiki da shi ba tareda ya jira wani ba.

Wani wasa kake son yi? Haƙiƙa ina son wasan ƙwallon ƙafa domin shi nafi sha'awa tun yarintata har izuwa yanzu.

Yaya kake magance koke-koke? So mu kan magance koke-koke ne ta hanyar jin ƙorafin wanda suke koke-koken.

Kana kunna sanarwa app wato in na fahimta ana nufin alam cene. To haƙiƙa wani lokaci na kan kunna sanarwa app domin yakan tunatar da ni a duk lokacin da na manta.

Wane gidan abinci ka fi so? Toh waƙiƙa ina son gidan abinci na wata mata da muke kira Hajiya. Abuncin tawa yana da kyau.

Wani launin tawada kake amfani da shi? To hakika ina amfani da launin tawada blue wato shuɗi kenan.

Kana iya ba da barkwanci? Haƙiƙa na kan ba da barkwanci amma ba ko da yaushe ba, sai in hakan ta kama.

Yaya kake sasanta rikici a wurin aiki? To mukan sassanta rikici ne a wurin aiki, tare da cewa mun ji ɓangarori biyu na waɗanda suka samu rikicin.

Kana riƙe lema a lokacin ruwa. Hakika na kan riƙe lema a lokacin ruwa domin takan bani kariya.